Yaya kake kammala aiki a lokaci? Ina kammala aiki ne akan lokaci, ba sai in fara aikin da wuri. Inna fara aikin da wuri to yana taimaka mun in gam kammala aikin akan lokaci. Wannan shi ne shawaran da muke ba wa mutane. Ko duk wanda zai aiki, yayi kokari ya fara aiki akan lokaci, yanda shi ma zai samu, zai samu, yanda shi ma zai samu nashi abinda yake so akan lokaci.

Kana biyan kuɗi ta waya? Eh, ina biyan kuɗi ta waya. Wani lokaci ina tura ma aboki na wani abu, kuna tura ma wani abokin kasuwanci na wani abu, sai in tura mai kuɗi ta waya, in ce ya ba ni banki shi da sunan bankin shi in tura akawun ɗin ciki, shi yasa.

Kana sanya hula? Ina sanya hula mana. Amma na fi son hula wadda take da manga mai kyau wanda aka saƙa da hannu. Ita nafi so irin wannan hula, saboda irin wannan hula ko kasuwancin da ka yi, ka yi, ka yi za ka samu riba a hulai.

Wani irin, wani irin yanayi ne ka fi so? Irin yanayin da na fi so shine yanayin sanyi. Bacci ya fi daɗi. An fi jin daɗin bacci a wannan lokacin, shi ya sa nake son yanayin sanyi. Saboda yanayin sanyi kowa na jin daɗin shi. Mutane basa complain akan shi yanayin sanyi sosai. Kaman yanda suke kawo awo akan yanayin zafi. Shi yasa sanyi shine za. Yanayin da aka fi so.

Kana yin kiran bidiyo? Ina yin kiran bidiyo mana wanda ake ce mai bidiyo call. Ina yin shi sosai da sosai. Yana taimaka min wurin rage kuɗi, kashe kuɗi. In na kira mutum wuyan shi, wuyan, wuyan ba a tsaye yake ba. Shi sa yake kallon wa. Nan bidiyoyin, ke bidiyo saboda mu gaya wa mutane inda za su ka abubuwa kuma su amfana sosai da sosai.

Yaya kake haduwa da abokan cinikai ciniki? Ina haduwa ne da abokan ciniki a kasuwa. Waɗanda suka zo sayan kaya a wurina su ma abokan ciniki na ne. Waɗanda nake sayan kaya a wurinsu su ma abokan ciniki na ne. Don haka ina da abokan cinikayya masu yawa waɗanda muke hulɗa, muke cinikayya da su ba tare da an samu matsala ba.

Kana sanya tabarau? Ina sanya tabarau fari wanda yake haska kamun hanyarsu sai nake ganin mutane saboda kan na buge mutane in ina tafiya. Shiyasa nake sanya tabarau. Wani lokaci ina sa kuma tabarau da ake ce mai medicali, medicali goggle. Wannan shi wannan turaren. Wannan tabarau ɗin yana taimakawa mutuminin gyaran ido saboda kar wata cuta ta zo ta shiga cikin idon.

Menene abincin da ka fi so? Abincin da na fi so shine ina son shawarma, ina son boga, ina son tuwo da nama, ina son indomi da kwai musamman in na je gidan abinci ina so a yi mun jalof ɗin shinkafa da miyan ganda. Ina so a yi mun wainar fulawa da miya, da miyar zogale. Ina so a soya mun kwai, a soya mun nama, ina so a yi mun tuwo da miya da kuka.

Yaya kake, yaya kake son dafa ƙwai? Ina son dafa ƙwai ne da ruwa, in na ɗauko, in na kunna wuta da gawayi, sai in ɗora ƙwan, sai in ɗora ruwa, in yayi zafi sannan sai in sa ƙwai. In na sa ƙwan, to zai daɗe, ya daɗe, ya daɗe yana dahuwa, zai daɗe sosai, In ya daɗe yana dahuwa, can zan sauke shi, zan samu plate, ina samu plate, zan samu plate mai kyau sosai, wanda zan iya sawa in dafa a ciki. In bayan na, na yi haka sai in ci, in ci. In na ci, can an jima sai in zo in zauna in huta, in nemi ruwa mai daɗi in sha, sai kuma bayan na ɗebi-- na nemi ruwan na sha, sai in ɗauko cokali, in wanke plate ɗin da na ci abincin, in wanke plate ɗin da na dafa ƙwan, sai in ɗebo abubuwan da zai, ya kamata in yi amfani da su, duka in yi amfani da su, bana so sai, bana so in bar abu haka, haka, shiyasa nake yin haka. Ƙwan kuma, na fi son ɗanye, bana son wani ƙwai wanda ba ɗanye ba.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh, ina rubuta kashe kuɗin aiki. Duk sanda na yi aiki na gama, to zan rubuta kuɗin. Kuma ina kashe kuɗin akai-akai. Ina tsara abin da zan yi da kuɗin. In na tsara komai da komai sai na je na kashe kuɗin. In ba haka ba wani lokaci in ba ka yi haka ba za ka ga kashe kuɗin sai a hankali. Amma in kana rubutawa akai-akai, kana rubuta to ba ka kashe kuɗin ba. Amma aka ce ba ka rubutawan nan, zaka ga kana kashe kuɗi ba tsari. Kana kashe kuɗi ba wani abun na sai ka ga abubuwan baya, baya yin abun yadda ya kamata. Amma in dai kana tsarawa kafin ka kashe kuɗi, to za ka ji daɗi sosai in kana haka. Kuma yana sa kuɗinka ya yi auki, ya daɗe kuɗinka har wani ma ya amfana da shi. Kuɗinka zai taimakeka sosai.